Eh ina iya jefa dutse yayi nisa sosai kam, saboda ai ina da ƙarfi a hannu. Jefa dutse yayi nisa ai abin da na iya yi ma sosai kenan. Na iya jefa dutse yayi nisa sosai. Na iya, in dai jefa dutse ne ina iya jefa shi yayi nisa. Ai nisan jefa ai, iyawan mu ne.

Eh gaskiya muna raba abinci da mutane kam, in dai kana da shi da yawa ai sai ka ba mutane waɗanda ba su da shi. Sai a ɗan taimaka wa jama'a, a ɗan basu abinci su ma kowa ya ɗan ci yaji daɗi. In dai ina da shi ina badawa. Muna raba ma mutane kowa ya samu. Shi badawa, badawa ai akwai kyau, in dai kana da shi ka bada. Ina raba ma mutane abinci kam. Iya gwargwado in dai akwai muna badawa.

Eh to gaskiya launin bankokinmu inda suke kalan su ni dai nawa fari ne. Eh fari ne launinsa ta fari su suke amfani da shi bankokinmu din. Abinda suke amfani da shi akwai fari, akwai ja, akwai baƙi amma ni nawa fari suke amfani da shi. Eh.

Eh wani lokaci yakan kamawa, indai kayan marmari yayi ai kowa na da wanda yake so da irin wanda yake so. Wani lokaci yakan kamawa da wanda mutum yake so yasha a lokacin. Kuma ka ga irin su Coca-Cola, su Garinda, su Juice, su wannan dai ake son sha sosai indai kayan marmari ne.

Eh gaskiya karanta littafi ai abu mai kyau ne. Wani lokaci gaskiya ina karantawa sosai ma kam. Saboda in ka karanta littafi ai za ka ƙara ilimi kuma za ka san me kake yi kuma a cikin lokacin za ka fi ganewa. Ma ya me duniya ke cewa. Ina karanta littafi sosai, yakan ƙara mun ilimi da kuma sa nagane me nake yi. Karanta littafi ai abu mai kyaune.

Eh to wani lokaci ai inda ake siyawa ai hutu yana kai kan kama. Wani lokaci gaskiya nakan so yin hutu a gida. A gida in huta kuma in ba na gida sai in hanƙura. Amma shi hutun ai yakan fi kyau a gida. In kana gida sai ka huta, ka ji daɗi sosai ka wanka. Amma ni kasan hutu a gida sosai.

Eh to, eh to wani lokaci muna samun guda biyu ko uku a gida shi bokatan saboda ana amfani da su sosai kuma yana da kyau in kana da su da yawa a gida su bokatan saboda za su ma amfani nan gaba.

Eh, to wani lokaci inda nake tafiya zuwa wurare ina da abin hawa kamar mashin ko kuma keke ko kuma keke napep ko kuma aboki motan aboki. Inda nake samu nake zuwa wajaje kenan. Na je na samu kuma in dawo da wuri ina hawa mashin wani lokacin.

Eh muna da dabba a gida, kamar kare da kuma su akuya da kaji. Akwai su a gida suna nan sun bazu ma kuma wani lokaci suna da amfani a gidan, saboda ayi. Ajiyesu a gida na da anfani, yana da muhimmanci sosai.

Eh kam, idan dakan kare waya daga karyan kutta in ba haka ba ai ya lalace da wuri. Kare shi ayyukan da ya kamata a yi ne saboda ai yana da muhimmanci sosai a ce mutum ya kare kayansa kuma ka kare wayanka saboda ya ma aiki da kyau kuma ka samu ya ma amfani. Kaga ka kare sa ya kan ƙara muhimmanci kuma yana da kyau sosai ka kare wayanka.

A gaskiya a yakan kama wata kila bayan shekara kuma bayan shekara biyu ko kuma shekara ɗaya ko shekara biyu sai a samu a canza waya ko kuma a samu dai a siyo wata ko wani abu dai. Saboda ai in ka canzo mai kyau kana iya sa a haka ma tama aiki da kyau. Wani lokaci sai irin su shekara biyu ko shekara ɗaya dai haka.

Shi abu mafi mahimmanci a kasuwanci. Kaga shi mai kasuwa ya kamata a ce yana da haɗin kai da kuma ganewa da kuma iya kasuwanci ɗin. In ba ka iya kasuwancin ba ka ga babu amfani. Ya kamata ace mai kasuwanci yana da ganewa kuma yana da fahimta masu dan zuwa su mai siyayya.

Eh kam, yakan kamawa ko inda zan je ina, ina bukata in kai wajen da sauri ko kuma dai bana bukata in je da sauri. Amma in dai zan je da sauri nakan tafiya, yin tafiya da sauri saboda na samu in kai inda zan je da wuri. Ina tafiyan sauri kam, indai tafiyan sauri ne ina yi.

Eh to yakan kamawa. In dai na sai tashi haka zai daidaita wuta da kansa haske da kansa. Zaka ga ya gyara hasken da kansa kuma ya daidaita hasken da kanta. Yakan yin, yakan daidaita hasken da kansa. In dai na barshi na sashi a hakan zaka ga ya daidaita, ya daidaita hasken da kansa.

Eh to wani lokaci yakan dangantaka yakan kamawa indai yana da kyau sai in ci amma, amma gaskiya cin abinci titi ba, ba mai kyau bane amma wani lokaci dai ina ci indai ina sauri ko ma bana gida ina samu idan ci abinci kaɗan a titi kafin in cigaba da tafiya na.